Eh muna samun horo a gurin aiki, sosai ma, musamman idan muka yi ba dai-dai ba.

Launin da idanuna suke fari ne ta kuma dogon tsakiya baki ne. Haka launi idanuna suke.

Gaskiya nafi son miya mai zafi saboda tafi daɗin ci.